Dangantaka ta da shugaban aiki tana da kyau kuma tana ginawa tana ginuwa ne akan mutunta juna da fahimta. Ina ɗaukar shugaban aiki a matsayin jagora wanda yake ba da umarni da shawarwari domin cigaban aiki. Saboda haka ina ƙoƙarin bin dokoki da ƙa'idoji da ya gina tare da cika aikina cikin gaskiya da riƙon amana. Idan akwai wani umarni ko aiki da aka bani, ina tabbatar da cewa na fahimta sosai kafin in fara. Kuma idan akwai wani abu da ban gane ba, ina tambaya cikin ladabi domin kada a samu kuskure. Haka kuma, idan na ga wata shawara za ta iya taimakawa wajen inganta aiki, ina gabatar da ita cikin girmamawa. A duk lokacin da aka samu saɓani ko kuskure, muna warware shi ta hanyar tattaunawa cikin natsuwa ba tare da husuma ba. Wannan yana ƙara ƙarfafa haɗin kai a wurin aiki kuma yana sa a samu sakamako mai kyau a taƙaice. Dangantaka ta da shugaban aiki dangantaka ce ta ƙwarewa, biyayya, da haɗin kai domin cigaban aiki gaba ɗaya.

Aiki tare da kungiya yana daga cikin abubuwan da nake ɗauka da muhimmanci sosai. Ina fahimtar cewa babu wani aiki mai girma da mutum ɗaya zai iya yi shi kaɗai ba tare da taimakon wasu ba. Saboda haka idan ina cikin kungiya, ina ƙoƙarin ba da gudumuwata yadda ya kamata ba tare da girmama ra'ayoyin sauran mambobi ba. Da farko ina tabbatar da cewa mun fahimci manufar aikin da ake son mu cim ma. Bayan haka, idan aka raba ayyuka, ina karɓar wanda aka bani da cikakken kulawa da ƙwarewa. Idan kuma wani daga cikin mambobin kungiya yana buƙatar taimako, ina ƙoƙarin tallafa masa domin mu kai ga nasara tare. Ina kuma ƙoƙarin sauraron ra'ayoyin kowa da kowa domin wani lokaci shawarar da mutum zai bayar na iya zama mafita ga wata matsala idan aka samu saɓani. Bana son rikici. Ina fifita tattaunawa cikin natsuwa domin samun matsaya ɗaya. A ganina, aiki tare da kungiya yana koyar da haƙuri, juriya, da girmama juna. Haka kuma yana ƙara danƙon zumunci da haɗin kai a wurin aiki. Saboda haka ina jin daɗin yin aiki tare da kungiya domin hakan yana taimaka mana mu cimma buri cikin sauƙi da inganci.

Domin ƙara ƙaimi da inganta aiki da farko ina tsara lokaci na yadda ya kamata. Ina yin ji ta wurin abubuwan da zan iya a rana, domin in tabbatar da cewa na mayar da hankali kan muhimman ayyuka kafin sauran abubuwa. Wannan yana taimaka min wajen kauce wa ɓata lokaci da kuma tabbatar da cewa aikin yana tafiya yadda ya dace. Na biyu, ina ƙoƙarin koyon sabbin dabaru, da hanyoyin da za su sa aikin ya zama mai sauƙi da inganci. Idan akwai horo ko shawara daga manya ko abokan aiki, ina karɓa da zuciya ɗaya domin ƙara ƙwarewa ta. Ina kuma yin nazari kan kurakuran da na taɓa yi domin in gyara su a gaba. Haka kuma ina tabbatar da cewa ina aiki cikin himma da gaskiya, ba tare da sakaci ba. Ina ƙarfafa kaina da tuna cewa duk wani aiki da nake yi yana da tasiri ga ci gaban ƙungiya gaba ɗaya. Idan na ji gajiya ko rashin ƙa'imi, ina hutawa kaɗan sannan in dawo da sabuwar kuzari domin ci gaba da aiki. A ƙarshe, ina daraja haɗin kai da shawarar wasu, domin aiki mai kyau yakan fito ne daga musayar ra'ayi da taimakon juna. Saboda haka ina ganin tsari, koyon sabo da jajircewa su ne abubuwan da nake yi domin ƙara ƙaimi da inganta aiki.

Eh, wani lokaci ina yin barci da rana, amman ba kullum ba. Ina yin haka ne idan na ji gajiya sosai ko kuma idan na tashi da wuri saboda wani aiki. Amma ina tabbatar da cewa barcin baya shafar aikina ko nauyin da ke kaina. A gaskiya, ina ganin barci na ɗan lokaci a rana, musamman idan bai wuce mintuna kaɗan ba, yana taimakawa wajen sabunta kuzari da ƙara mayar da hankali. Bayan ɗan hutawa, ina tashi da sabuwar ƙwazo domin ci gaba da ayyuka cikin inganci. Duk da haka, bana barci da rana idan ina da muhimman aiki ko alhakin da zan cika. Ina fifita kammala aikina kafin in samu lokacin hutawa a wurin aiki ko makaranta. Ina tabbatar da cewa ina kiyaye lokaci da tsari domin kada wani abu ya lalace saboda hutawa. A takaice idan, na yi barci da rana, ina yin shi ne cikin tsari da iyaka ba tare da ya kawo tangarɗa ga aikina ko rayuwata ba.

Eh, wani lokaci ina yin waƙa cikin zuciya, musamman idan ina cikin yanayi na natsuwa ko ina yin wani aiki mai sauƙi. Yin waƙa cikin zuciya yana taimaka min wajen samun natsuwa da kwanciyar hankali kuma lokaci yana sa inji daɗin abin da nake yi. Amma ina yin hakan ne lokacin da bai shafi aikin ko karatuna ba. Idan ina wurin aiki ko ina cikin yanayi mai buƙatar cikakken mayar da hankali, ina kauce wa duk wani abu da zai iya rage min ƙwarewa ko tsari. A ganina kuma yana da lokacinsa da matsayinsa. Haka kuma yin waƙa cikin zuciya ba yana nufin ina sakaci bane, saidai wata hanya ce ta nishaɗi ko rage damuwa. Ina tabbatar da cewa nishaɗi baya hana ni cika alhakin da ke kaina. A takaice, eh, ina yin waƙa cikin zuciya a wasu lokuta, kamar cikin iyaka da tsari kuma ba tare da ya kawo tangarɗa ga aikina ko rayuwata ba.

Na fi amfani da kafofin watsa labarai na zamani domin samun labarai, ilimi da sadarwa. Ina amfani da kafafen sada zumunta kamar WhatsApp domin hulɗa da abokai da iyali, da kuma samun bayanai cikin sauƙi. Haka kuma ina amfani da Facebook da sauran manhajoji domin bibiyar labarai da abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma. Baya ga kafafen sada zumunta, ina kuma sauraron rediyo da kallon talabijin, a wasu lokuta domin samun sahihan labarai daga tashoshi masu inganci. Ina ƙoƙarin bibiyar kafofin da suke ba da bayanai masu gaskiya da inganci domin kauce wa labaran ƙarya ko jita-jita. Idan in shafi karatu ko bincike, ina amfani da intanet domin neman bayanai daga shafukan yanar gizo, masu amfani da kuma manhajoji na ilimi. Wannan yana taimaka min wajen fadada ilimi da fahimta, kan batutuwa daban-daban. A taƙaice, ina amfani da kafofin watsa labarai domin sadarwa, samun labarai, da kuma ƙara ilimi, amma ina yin hakan cikin tsari da lura da ingancin bayanan da nake samu.

Abincin gargajiya da na fi so shine tuwo da miya, musamman tuwon shinkafa ko tuwon masara tare da miya mai ɗanɗano kamar miyar kuka ko miyar taushe. Ina son wannan abinci saboda yana da daɗi kuma yana da cikakiki. Haka kuma yana da muhimmanci a al'adarmu domin yana nuna asalinmu da ɗabi'unmu na gargajiya. Ina jin daɗin yadda ake shirya shi cikin tsari tare da kayan miya kamar nama ko kifi da kayan lambu masu ƙara masa armashi. Bayaga daɗinsa, abincin gargajiya yana haɗa iyali wuri guda, musamman a lokutan bukukuwa ko taro inda kowa yake zaune tare da yana cin abinci cikin farin ciki. A ganina son abincin gargajiya yana nuna girmama al'ada da asali, duk da cewa ina iya cin wasu nau'in abinci na zamani. Amma abincin gargajiya shine na fi so saboda yana tunatar da ni gida da al'umma.

Dangantakata da abokan aiki tana da kyau sosai kuma tana ginuwa ne akan mutunta juna, fahimta da haɗin kai. Ina ganin kowane abokin aiki yana da muhimmanci wajen cimma nasarar kungiya saboda babu wanda zai iya yin aiki mai girma shi kaɗai. A wurin aiki ina ƙoƙarin hulɗa da kowa cikin ladabi da girmamawa. Ina sauraron ra'ayoyinsu kuma ina bayar da gudummuwata yadda zai taimaka wajen samun kyakkyawan sakamako. Idan akwai saɓani ko rashin fahimta, ina fifita tattaunawa cikin natsuwa da fahimtar juna domin warware matsala ba tare da husuma ba. Haka kuma ina son taimakawa abokan aiki idan sun buƙaci hakan, musamman idan aikin yana buƙatar haɗin kai. Wannan yana ƙarfafa zumunci da haɗin kai a cikin kungiya kuma yana sa kowa ya ji daɗin aiki. A takai ce, dangantakata da abokan aiki dangantaka ce ta amana, haɗin kai da girmama juna wacce ke taimakawa dukkanmu mu kai ga barin aikin mu cikin inganci da nasara.

Labule na suna da launin ruwan ƙasa, wanda na zaɓa domin ya dace da ɗakin da kyau, kuma ya ba da yanayi mai natsuwa. Na fi son launuka masu laushi ko na zamani, saboda suna sa ɗaki ya yi haske, ya fi jin daɗi kuma yana ƙara jin daɗin zama a ciki. Bayan ga launi, ina kula da yadda labulen suke rataye da tsari mai kyau. Domin su ba kawai su rufe tagogi ba, amma su ƙara kyau da ɗaukar hankali a ɗakin. Haka kuma ina tabbatar da cewa labulen suna da tsafta, da kulawa akai akai domin kiyaye yanayin ɗakin, ya kasance mai kyau da tsafta. A taƙaice, labulayen, labule na suna da launi mai kyau da tsari mai kyau, wanda ke ƙara jin daɗin ɗakin, kuma na zaɓe shi da nufin samar da yanayi mai natsuwa da jin daɗi, ga kowa da ke amfani da ɗakin.

Don aika saƙonni, ina amfani da manhajojin da suka shahara kuma suka dace da buƙatuna. Na fi amfani da WhatsApp saboda sauƙin amfani, tsaro da kuma yadda yake ba ni damar sadarwa da abokai, iyali da abokan aiki cikin sauri. Haka kuma ina amfani da Telegram wasu lokuta saboda yana da ƙarin fasaloli kamar ƙungiyoyi masu yawa da kuma kariyar sirri. Baya ga hakan, idan yana da buƙatar sadarwa ta imel ko don abubuwan aiki, ina amfani da Gmail domin aiko da saƙonni masu mahimmanci cikin tsari da inganci. Ina tabbatar da cewa ina amfani da waɗannan manhajojin cikin ladabi da kulawa, musamman wajen ba da martani cikin lokaci da kiyaye sirrin wasu. A taƙaice manhajojin da nake amfani da su don saƙonni suna taimaka min wajen sadarwa mai sauri, inganci da tsaro kuma ina amfani da su cikin tsari da kulawa domin kada su kawo matsaloli ko rikici a hulɗata da ta mutane. Idan kana so zan iya.

Bangon ɗakina suna da launi uhum hoda, wanda na zaɓa domin ya dace da yanayin ɗaki da kuma samar da natsuwa da jindaɗin launin bangon. Yanada tasiri sosai a yadda ɗaki yake bayyana. Saboda haka na zaɓi launi mai laushi wanda kesa ɗakin yayi haske ya zama mai kyau kuma yabada yanayi mai annashuwa ga kowa dake ciki. Baga launi ina tabbatar da cewa bangon yana da tsabta. Kuma babu datti ko tabo domin tsabta da kyau suna da muhimmanci wajen samar da yanayi mai kyau. Haka kuma idan akwai wasu kayan ado ko hoto a bango ina tsara su cikin tsari domin su ƙara kyau da jituwa da launin bangon. A takai ce launin bangon ɗakina yana da kyau yana bada natsuwa da jindaɗi kuma na zaɓe shi da nufin yin ɗaki mai kyau wanda zai sa kowa yaji daɗin zama a ciki.

Na fi son tufafin auduga saboda suna da sauƙin sawa, suna daɗa jiki kuma suna da kyau a yanayi daban daban. Auduga tana taimaka min in ji daɗi musamman a yanayin zafi saboda tana shayar da zufa kuma tana bada numfashi ga jiki. Haka kuma tufafin auduga suna da sauƙin wanke su da kula da su ba tare da wahala ba. Siliki ko ina ganin tufafin siliki suna da kyau sosai kuma suna da tsada amma ina amfani da su ne a lokutan musamman ko taron da ya dace domin su ba da, su ba da ɗan laushi da kyau na musamman. Duk da haka saboda sauƙin amfani da jin daɗin tufafin auduga, ina fi son auduga a kullum a matsayin tufafin yau da kullum. A takaice duk da cewa ina girmama kuma ina amfani da siliki a wasu lokuta, tufafin auduga sun fi dacewa da buƙatuna na yau da kullum saboda jin daɗi, sauƙin amfani da tsari mai kyau.

A cikin kungiyar da nake ciki muna yin taro sau da yawa gwargwadon bukatar aiki da ayyukanda muke gudanarwa. A mafi yawan lokuta muna yin taro akwai sau daya zuwa sau biyu a mako, domin tsara aiki, tattauna abubuwanda suka gabata da kuma yin shawarwari kan abubuwanda za su inganta aiki gabaɗaya. A taron, kowa yana bada gudumuwarsa ana sauraron ra'ayi daban daban sannan ana yanke shawara tareda, tare domin tabbatar da cewa ayyukan kungiya suna tafiya yadda ya kamata. Haka kuma idan wani abu ya taso a tsakiyar mako wanda yake da muhimmanci muna yin taron gaggawa domin warware matsaloli cikin sauri. Na fahimci cewa yin taro akai akai yana taimakawa kungiya wajen samun daidaito, inganta sadarwa da tabbatar da cewa kowa yana sane da ayyukan dake gabansa. Saboda haka ina ganin taro a mako wani muhimmin tsari ne wanda ke ƙarfafa haɗin kai da samun nasara a aiki.

Eh ina sanya bel kullum, musamman idan na sanya wando mai buƙatar gyara ko wanda zai tsaya da kyau a jiki. Na fi sanya bel saboda yana taimakawa tufafi su tsaya da kyau, yana sa na ji daɗi yayin motsi kuma yana ba da kyau ga tsarin sutura gabaɗaya. Amma ina yin hakan ne a lokacin da ya dace. Idan tufafin sun kasance masu kyau a jiki ba tare da bel ba, zan iya kaucewa amfani da shi. A ganina bel ba wai kawai kayan ado ba ne har ma yana da amfani wajen tsari da jin daɗin tufafi a jiki. Haka kuma ina kula da tsaftar bel ɗina da yadda yake a jiki domin ina ganin sutura da kyau da tsafta suna nuna mutum mai tsari da kulawa da kansa. A takai ce ina sanya bel kullum ne idan ya dace da tufafin domin yana taimakawa sutura ta yi kyau kuma ina yin hakan cikin tsari da kulawa.

Nakan yi hakuri in sha ruwa akalla lita ɗaya zuwa biyu a rana saboda ina ganin ruwa yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa. Shaye-shayen ruwa akai-akai yana taimakawa wajen kiyaye jiki daga gajiya, yana inganta narkewar abinci kuma yana sa fata ta kasance mai kyau da lafiya. Haka kuma ina ƙoƙarin rarraba shan ruwa a cikin yini maimakon shan duka a lokaci guda. Domin haka yana sa jiki ya ji daɗi kuma yana taimakawa ayyukan jiki su tafi yadda ya kamata. Idan na ji gajiya ko bushewar baki, ina ganin wannan alamar ne cewa jikina buƙatar ruwa, don haka ina shan ƙarin ruwa a wannan lokaci. A takaice ina kula sosai da shan ruwa kullum domin kiyaye lafiya, ƙara kuzari da tabbatar da cewa jiki yana aiki yadda ya kamata. Kuma ina ganin wannan ɗabi'a ce mai kyau ga kowa.

Daidaita aiki da rayuwa yana da matuƙar muhimmanci a ganina domin yana taimakawa mutum ya kasance cikin ƙoshin lafiya da jin daɗin rayuwa yayin da yake cikin nauyin aikinsa. Nakan fara ne da tsara lokaci ta hanyar yin jadawalin abubuwan da zan yi a rana da mako. Idan na ware lokaci domin aiki, hutu, iyali da abubuwan nishaɗi, wannan yana sa in kauce wa rikici tsakanin aiki da rayuwa ta yau da kullum. A lokacin aiki ina mayar da hankali sosai domin kammala ayyuka cikin inganci da lokaci. Sannan a lokacin hutu ko bayan aiki ina ƙoƙarin cire hankali daga aiki domin jin daɗin iyali, abokai ko wasu abubuwan nishaɗi. Haka kuma ina yin wasu abubuwa kamar karatun littafi, motsa jiki ko nishaɗi domin sabunta kuzahari da rage damuwa. Bugu da ƙari ina amfani da fasahohi kamar kalanda da manhajoji na tsara lokaci domin lura da ayyuka da abubuwan da suka shafi rayuwa. Wannan yana taimaka min in rarraba hankali da lokaci yadda ya dace ba tare da wani ɓangare ya yi tasiri sosai a kan ɗayan ba. A takaice ina ganin daidaita aiki da rayuwa yana buƙatar tsari, hankali da kulawa da lokaci. Yin hakan yana sa mutum ya kasance cikin ƙoshin lafiya, jin daɗi da nasara a aiki da rayuwa gaba ɗaya.

Na kan yi amfani da jaka mai ɗaukar kaya da kyau wacce ta dace da buƙatu na na yau da kullum. Misali, idan na tafi aiki ko makaranta, ina amfani da jaka mai maɗauri da yawa saboda tana da ƙarfi, tana da wuraren ajiya daban-daban, kuma tana ba ni damar ɗaukar littattafai, takardu da sauran kayan aiki cikin tsari. Idan kuma na tafi wani taro na musamman ko ziyara, ina amfani da jaka mai ɗan ƙarami ko jaka ta hannu domin ɗaukar abubuwan da suka dace kawai ba tare da nauyi ko cunkoso ba. Na kan zaɓi jakar da tayi kyau, mai inganci kuma mai tsabta domin ganin cewa tana da tsari kuma tana ƙara kyau a sutura. A takaice, irin jakar da nake kai tana nuna cewa ina kula da tsari, tsabta da dacewar kayan aiki da yanayin da nake ciki. Wannan yana taimaka min wajen gudanar da aiki cikin sauƙi da jin daɗi.

Duk da cewa duka shinkafa da tuwo suna daga cikin abincin gargajiya da na fi so, na fi son tuwo musamman tuwon masara ko tuwon shinkafa tare da miya mai ɗanɗano kamar miyar kuka ko miyar taushe. Na fi son tuwo saboda yana da cika ciki, yana sa na ji daɗi kuma yana daɗa ta tattalin abinci na yau da kullum. Haka kuma tuwo yana da muhimmanci a al'adarmu domin yana haɗa iyali a lokacin cin abinci musamman a bukukuwa ko lokutan taro. Duk da cewa ina iya ci da shinkafa a wasu lokuta musamman idan akwai miya mai kyau ko abinci na zamani, tuwo ya fi min daɗi saboda ya haɗa daɗin ɗanɗano da al'adun gida. A takaice tuwo shine abin da na ke fi so saboda yana tattada jiki, yana da amfani kuma yana tunamin gida da al'adarmu. Duk taka ina iya jin daɗin shinkafa idan yinayi ko abinci ya bukata.

Na fi son kallon fim wanda ke dauke da labari mai ma'ana da darussa, musamman fim ɗin tarihi na al'adu ko na ilmantarwa. Irin waɗannan finafinai suna ba ni damar fahimtar rayuwa, al'adu da tunanin mutane daban-daban sannan suna koya min sabbin abubuwa da dabaru a rayuwa. Haka kuma ina jin daɗin kallon fim na nishaɗi kamar su komedi ko fim na ban dariya a wasu lokuta domin suna taimaka min wajen samun natsuwa, shaƙatawa da rage damuwa bayan gajiyar aiki ko karatu. Duk da haka ina fifita fim ɗin da ke ciki da labari mai ma'ana saboda yana ba ni ƙarin ilimi da tunani fiye da nishaɗi kawai. A takaice fim ɗin da nake son kallo yana haɗa nishaɗi da ilimi yana koya darussa kuma yana sa ni jin daɗi da sabunta tunani a lokaci guda. Wannan ya sa nake samun daidaito tsakanin nishaɗi da koya abubuwa masu amfani.

Na kan yi ƙoƙarin shara ƙura a kai a kai domin kiyaye tsabtar wuri da lafiyar jiki a gida ko a ɗakina. Inan shara ƙura akalla sau ɗaya a mako, musamman in wuraren da ƙura take taruwa, kamar tebur, labule, da falan gida. Idan akwai buƙatar ƙarin tsabta ko idan wurin ya fi gurɓata, zan iya yin hakan fiye da haka. Ina ganin tsabta muhimmin abu ne ga kowa domin yana sa yanayi ya kasance mai kyau, yana rage damuwa kuma yana taimakawa jiki da lafiya. Bayan ga haka, tsabta tana nuna cewa mutum mai tsari ne kuma yana kula da kayanshi da wurinsa. A takaice, ina yin share ƙura a kai a kai a tsari me kyau domin tabbatar da cewa wurin yana tsabta, yana da kyau kuma ina samun jin daaaɗi yayin zama a ciki.

Muryata tana daidaito gwargwadon yanayi da muhimmancin abin da nake faɗa. Idan ina gabatar da bayanai ko yin magana a cikin taro, ina amfani da muryata mai ƙarfin da zai jawo hankalin masu sauraro amma ba mai tsangwama ba, domin a ji, a fili kuma a fahimci duk abin da nake cewa. A wasu lokuta kuma, musamman idan ina magana da abokai ko iyali a yanayi na natsuwa, muryata tana da laushi da sauƙi domin nuna ladabi da kulawa. Ina ganin yin amfani da murya da ta dace da yanayi yana taimakawa wajen sadarwa cikin inganci da fahimtar juna. A takaice, muryata tana iya zama mai ƙarfi ko a hankali gwargwadon buƙata, amma koyaushe ina tabbatar da cewa tana nuna mutunci, kulawa da sarrafa hankali wajen sadarwa.